Waƙar da na fi so ita ce waƙa ta soyayya sabida waƙace wanda tariga ta ratsa zuciya ta da kuma waƙan da ke kasancewa hankali na a kwance bani da wata damuwa da dai sauransu.